Kana lulluɓe da bargo? Eh, ina lulluɓewa da bargo musamman idan aka ce lokacin sanyi. Shi yasa na da na ji barguna kala kala kusan har kala huɗu wanda nake amfani da su. Idan wannan yayi datti kafin a wanke, zan ci gaba da amfani da wasu. Idan wancan yayi datti ko kuma idan na gaji da lulluɓa da wannan, nakan canza wani. Ina lulluɓa da bargo musamman ace da lokacin sanyi. Idan sanyi ya shigo, to zan yi amfani da bargo har lokacin ya wuce saboda ban cika son sanyi ba. Ina son dai waje mai iska amma kuma ba na son sanyi. Saboda idan akwai sanyi, nakan ji duka na takura sai na ji ba na jin daɗi. Amma lokacin sanyi dai ance yana daɗi. Amma ni lokacin sanyi nakan yi amfani da bargo da safe da daddare in zan kwanta. Musamman ma idan aka ce garin yayi sanyi sosai, to za mu shige bargo mu lulluɓe har sai garin ya waye duk wanna sai mu fito. Inda nake amfani da bargo ke manne lulluɓe jikina duka.

Wace rana kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa ne koyaushe. Amma ba, ko bani da wata takamaimai ranar da zan ce gashi ina zuwa kasuwa. Saboda kasuwa lokacin da ta kama naje, nakan je kasuwa. Bani da wata rana da zan ce gashi na ware yau zan je kasuwa ko kuma a'a ba zan je kasuwa ba. Musamman ma wani sa'in za kaga kana zaune ne sai a kira ka zuwa kasuwa to sai ka fita. Amma idan ba haka ba to ba wani ranar da zan ce gashi na ware. Sai dai kuma idan zan je siyayya, wata rana zan ce to ranar kaza zan je siyayya. Ya danganta da irin ranar lokacin da kuɗin ya zo. A misali yanzu idan aka ce kuɗi ya zo mun ranar Juma'a to zan iya cewa ranar Sati ko ranar Lahadi zan iya zuwa kasuwa domin na yi siyayya. Amma ganin kawai ba zan iya cewa gashi ranar kaza da kaza su ne zan riga zuwa kasuwa ba. A'a, ya danganta da lokacin da kuɗi ya zo mun da kuma lokacin da naga zan iya zuwa na kashe su da kuma lokacin da ba zan je aiki ba. In ba zan je aiki ba, zan iya fara rana na ce to ranar kaza zan je kasuwa. Amma in ba kuɗi ba ne suka shigo, kuma ace ina da aiki to ban da wata rana da zan ce gashi na ware lokacin zan riga zuwa kasuwa. Ina zuwa kasuwa ne kawai ranar lokacin da na samu kuɗi da kuma lokacin da aiki sauƙi ya hannuna.

So nawa kake goga haƙora? Ina goga haƙora sau biyu a rana saboda ni mai tsafta ne. Idan na tashi da safe, zan goga haƙora. Idan na tashi da daddare, idan zan kwanta da daddare, nan ma zan goge haƙora. Saboda ba na son na kwanta na ji miyau yana taruwa a bakina. Saboda idan ba ka goga haƙora da daddare ba, za ka ga ka tashi da daddare miyau yana taruwa. Za ka ga shi ne kake, kake miyan bacci. Za ka ga miyau duk ya taru a bakinka. Wani wahaka, datti, ya gangaro ya ɓata ma gefen faskarka. To shi ya sa nake gogewa da daddare idan zan kwanta, sannan kuma da safe in na tashi. Amma wani lokacin ma har da rana in ka ci abinci, za ka goggogi, ka goggogi ka sha ruwa, ka kuskora baki. Duk wannan shi ma yana cikin goge baki idan ka ci abinci. Wani sa'in kuma, hakanen ma za ka ɗauki ruwa ka kuskora bakinka. Duk shi ma yana cikin goga haƙora. Amma sau tare dai na fi yi da safe da daddare saboda tsabtacche haƙora. Saboda tsabta tana cikin cikin addini ma. Saboda duk wanda za a ga baya goge haƙoran shi, za ka ji bakin shi yana wari, yana tashi. To ni kuma ba su a ce na shiga cikin jama'a na ji bakina yana wannan tashi. Shi ya sa nake goge haƙora na sau biyu a rana. Wani sa'in ma fiye da haka.

Yaushe kake fara aiki kullum? Duk sanda zan je ni aiki, nakan fara aiki da ƙarfe tara nake fara aiki. Wani sa'in ma idan ana so a fara aikin akan fara shi ƙarfe takwas. To ina fara aiki ƙarfe tara a taƙaice kenan. Amma aiki idan ana so a yi shi da wuri a tashi, to ana fara shi ƙarfe takwas. Saboda wani sa'in za ka ga mu da yake aikin ƙarfe ne sai mun yi tukuna masu kankare za su zo su zuba. To wani sa'in ana so a yi shi a ranan kuma a zuba shi a ranan. To shi ne za a gama mun fita da wuri mun je mun fara ƙarfe takwas. Amma idan aikin da zai ɗauke mu lokaci ne kusan kwanaki muna yi, to muna fara shi ne ƙarfe tara. Saboda za mu yi ta yi a hankali a hankali har lokacin daman da muka ɗiba wanda za mu iya gama aikin sai mu gama. Su kuma masu kankare sai su zo su yi. Amma mafi yawancin lokutan da nake fara aiki ina fara aiki ƙarfe tara ne. Amma kuma ba kullum bane nake farawa ƙarfe tara. Wani sa'in ƙarfe takwas, har takwas da rabi na kan farawa. Amma da kowani aikin ma wanda za'a zo a ce ma da Allah ka fita kaje kayi aiki da wurwuri. To wani sa'in za ka ƙarfe bakwai ka fita. To shine za ka je ka ga ka dawo ma kaman ba ka je aiki ba. Wani sa'in ka fita ƙarfe bakwai. Wani shida da rabi ma za ka je ka fita kaje kayi aiki. Kana dawowa sai ka ga irin ƙarfe tara ɗinnan ka dawo ka gama abun da za ka yi ka zo ka kwanta a gida ka ci gaba da baccin ka.